Menene abinci da kake ci da safiya? Akwai abinci dayawa wanda nakan ci da safiya. Nakan sha biredi, nakan ci biredi da shayi. Nakan ci, ah, ƙosai da koko ko akamu. Da kuma nakan, wani lokaci nakan ci shinkafa da safe ko kuwa raguwan abinci nakan ci su da safe kamar shinkafa. Amma bana cin raguwan abinci tuwo da safe sai shinkafa. Da kuma nakan ko kuwa indomi da soyayyen ƙwai. Abincin da nake ci da safe kenan.

Ku kwatanta wurin da kuke fi so don hutawa a cikin gidanku. Wurin da na fi so don hutawa a cikin gidanmu shine a ɗakin zama wato parlour kenan ake kira da turanci, to inda na fi son zauna kenan. Kuma na fi so zauna a doguwar kujera domin idan na gaji nakan miƙe, nakan miƙe kallon talabijin ina duba labarai. To wannanne guri ne na fi so zauna a ɗaki.